Yaya kuke aiki tare da ƙungiyar? Yanda muke aiki tare da ƙungiyar shine, duk lokacin da ya zama na cewa ƙungiyar nan tana da aiki to ya danganta, aikin nan na gwamnati ne ko kuma aikin NGO ne. Abin da ake nufi da NGO shine aikin kai da kai. Aikin ƙungiya ke nan, wacce take ba ƙungiyar gwamnati ba. To, yanda muke aikin ƙungiya shine duk lokacin da aka ba ta aiki, idan aikin gwamnati ne, tunda gwamnati ai ta kowa da kowa ce, mutane ne kuma suka zaɓe ta. Don haka wannan ƙungiyar takan zo ta zaɓi su waye 'yan jam'iya, su waye suka yi wa gwamnati wahala gurin harka aikin zaɓe kuma suke son gwamnati, sai a ɗauke su a je ayi aiki da su. Idan kuma ya zama na cewa aikin NGO ne, wanda yake aiki ne wanda ba na gwamnati ba. To ka ga wannan ai aikin kowa da kowa ne. Ba zai yiwu ka ce za ka zaɓi wani ka yi da shi ba, ba za ka yi da wani ba. Don haka a wannan ƙungiyar ana yin aiki da kowa da kowa. Misali, wane irin aiki ƙungiyar nan take yi? Irin ƙungiyar gwamnati ce. Aikin da ƙungiyar gwamnati ta fi yi shine ta fi yin hakan Borehole, ta fi hakan Rijya da sauransu. Haka zaluka gwamnatinmu takan iya zuwa a ƙungiyance ta ba wa ƙungiyar mu kayan abinci ta ce a raba wa talakawa. Haka za a je a rarraba wa talakawa. Haka zaluka. Idan dai ya zama na aikin ƙungiya ne, shi kuma wannan ƙungiyar ba ta gwamnati ba, su kuma abin da suka fi yi sun fi ba da magani a asibiti, sun dai fi kula da harkan lafiya kawai. Duk wani abu da yake harkar lafiya ne shi suke yi. A cikin wannan watan da ya wuce akwai aiki da muka yi na NGO, wanda ne aiki a matsayin ICS. Shi ne Independent Cluster Supervisor. Wanda aka yi aikin polio, aka ringa zagawa birni da ƙauye domin duka yaran mu da aka haifa, yaron da bai wuce daga wata ɗaya ba zuwa wata talatin da uku, aka ringa zuwa ana ba shi wannan allura ta riga kafi domin ya sami ingantacciyar lafiya. To haka dai ƙungiyar mu take aiki tare da mu da sauran mutane. Haka zaluka. Duk wata ƙungiya ta gwamnati za ka ga shugabannin ƙungiyar nan mutane ne, ma'aikatan gwamnati ko wanda suke cikin gwamnati. Amma ita ƙungiyar sakai za ka ga ba gwamnati bace take kula da ita, mutane ne suke kula da ita da kansu. Su ne suke sa mata kuɗi, su gudanar da duk wani abu da suke da bukata. Duk lokacin da ka ji an ce ƙungiya, ƙungiya fa yana nufin tara mutane da yawa, ba wai mutum ɗaya ko biyu ko uku su ne suke ba da ƙungiya ba. A'a. Idan aka ce ƙungiya, mutane ne a tare da yawa. Kuma dole ne duk lokacin da za a yi aiki tare, dole a yi aiki da ɗan ƙungiya. Don haka ita ƙungiya mutane ne suke taruwa su ba da ita, sai a tattaru ayi aikin da ya kamata. Duk lokacin da ka ga za a yi aiki a ƙungiyance da aikin da ba za a yi shi a ƙungiyance ba, gaskiya aikin ba ɗaya ba ne. Aikin da ake yin shi a ƙungiyance za ka ga aiki ne wanda yake da tsari irin na mutane. Za a tsaya a tsara komai ba wai da ka ake abu ba. Amma duk lokacin da aka ce za a yi aiki wanda ba a ƙungiyance ba, za ka ga aikin baya yin kyau saboda mafi akasani ana sa mutanen ma da ba su san aiki ba. Yanzu a shekaran jiyan nan akwai aikin da aka zo za a yi na ƙungiya, wanda ƙungiyar nan ta gwamnati ce. To amma saboda son zuciya irin na gwamnatin mu, sai ta je ta ɗebi mutanen da kwata-kwata ma ba su iya aiki ba saboda wai su 'yan siyasa ne sun yi musu wahala sai suka ɗebe su suka zuba su. Shi ya sa ni a tsarin rayuwa na, na koyi sha'awar na yi aiki da kamfanunuwa haka wanda suke na NGO ne. Kamar irin wannan aikin naku, wanda ai aiki ne wanda ba wanda ya san ka ba wanda ka san shi. Abin da ake da bukata kawai maye ƙwarewarka a gurin wannan aiki. Duk mun ga irin wannan ƙungiyoyin su ne muka fi son mu yi aiki da su. Amma duk lokacin da ka ce za ka yi aiki da gwamnati, za ka ga ranka yana ɓaci. Za a zo ana yin abubuwa wanda ba su kamata ba kuma ba ka da damar da za ka yi magana ko ka ce za ka gyara. Gaskiya wannan dalilin ne ya sa duk lokacin da nake aiki da ƙungiya, na kan mai da hankali sosai domin ganin anyi aiki yanda ya kamata. Kuma mu kan yi aiki tare da ƙungiyar har sai mun ga ƙungiyar ta cimma manufar abin da ƙungiyar na aka kafa ta domin ta ci. Saboda ai duk wata ƙungiya an kafa ta ne da manufa. To muna fatan wannan ƙungiya ta ci wannan.

Me kake yi don ƙara aiki? Ni ina yin abubuwa da yawa don ƙara aiki. Wannan tambayan ya danganta da meye ake nufi don ƙara yawan aiki ko kuma don ƙara ƙwarewa a kan aiki. Idan don ƙara aiki ne misali ana so aikina ya ƙaru da yawa. Akwai abubuwa da nake yi da yawa don ƙara aiki. Duk lokacin da naje gurin aikina da misalin ƙarfe takwas na safe tun da ni ai ma'aikacin lafiya ne. Ina zuwa asibiti ne na yi aiki. Daga zaran naje zan fara aikina in ce su waye suka kwana ba'a duba su ba? Sai na bi na gama zagayawa. Na fara tabbatar da cewa waɗanda suka kwana a gurin wannan asibiti naje na dudduba su. Sannan nake zuwa in fara duba waɗanda suka zo yau. Wanda duba waɗancan da na yi waɗanda suka kwana. A ƙa'ida ba aikina ba ne saboda ai ya riga ya wuce, amma saboda ina da sha'awar ƙara aiki shi ya sa nake zuwa in duba su. Haka zalika. Idan na fara aikina, nakan tashi ne ƙarfe biyu na rana. Daga zarar biyu ta yi a ƙa'idar aikina na tashi. Amma don ƙara aiki, nakan yi ƙoƙari na ci gaba da duba wasu marasa lafiya. Shi ma wannan na ƙara aiki ne. Haka zalika. Idan kuma don ƙwarewa ne gurin aiki nakan yi ƙoƙari don ƙara aikina ta hanyar amfani da abubuwa da yawa kamar irin su ChatGPT. Nakan je na yi ƙoƙari na yi sacin akan abubuwa da za su ƙara mun aikina. Aikina ya ƙara inganci. Haka zalika. Nakan yi ƙoƙari na je na yi amfani da YouTube. Na kalli wasu bidiyoyi na bangaren lafiya domin su ba ni dama in ƙara aikina, in ƙara ƙwarewa gurin aikina. Haka zalika. Bawai kuma kawai kallon bidiyon da ke ba. A'a Nakan yi ƙoƙari na yi saving ɗinsa akan kwamfutana. Sai in rubuta wannan folder ne don ƙara aiki. Sai in ajiye shi domin ko da yaushe idan ina da sha'awar kallo don in ƙara aiki. Sai inje in ƙara kalla domin aikina ya yi kyau sosai. Saboda duk wanda yake aiki a asibiti a matsayinka na likita kuma ba ka ƙoƙari don ƙara aikinka. To, aikinka bai da amfani saboda kullum za'a bar ka a baya. Kullum duniya sababbin abubuwa ake fito da su don ƙara aiki don ƙara ƙwarewa a aiki. Dole kaje ka ringa bincike akan harkar abubuwan da kake yi domin kai ma kar a bar ka a baya. Sababbin aiki su ringa zuwa kai kuma ba abunda ka sani akai. Ka ga kenan ba za ka iya yin aiki yadda ya kamata ba. Don haka gaskiya ni nakan yi ƙoƙari duk ta hanyan da zanyi don in ƙara aikina. Aikina yayi kyau sosai saboda har akwai lokacin da shugaban lokal gamman ɗin mu ya taɓa zuwa, sai wani bashi da lafiya sai yake cewa to wannan ya za a yi a mai magani? Duk asibitin aka rasa wanda zai yi sai ni ni kaɗai. Bayan na gama yi sai yake cewa to ta yaya ka yi mai wannan aiki? Sai nake ce mai ai ni mutum ne mai son ƙara aiki. Kuma kullum na tashi daga gurin aiki. Nakan je na kalli bidiyoyi na yi searching akan ya za'a yi in ƙara aikina don aikina ya zama mai inganci. Sai yake cewa kai gaskiya wannan aiki ya yi. Don haka duk mutumin da yake wannan asibitin ya zama dole ya ƙara aiki. Idan ba za ka ƙara aiki ba to gaskiya za'a iya salaman ka daga gurin nan. Saboda ai kowa ya zo ya yi aiki ne. Don haka ya kamata kowa ya ringa ƙoƙari gurin ƙara aiki. Shi ya sa ma ni duk abin da aka ce wannan ƙara aiki ne. Gaskiya ina son shi, bana wasa da shi. Saboda ai ƙara aiki abu ne mai kyau. Ya kamata kowa ya ringa ƙoƙari gurin ƙara aikinsa. Saboda idan ba ka ƙara aiki ai sai waɗanda kuke aiki ma su raina ka. Abokan aikinka su ringa kallon ka cewa kai wannan ma ai banza ne. Ba abun da ya sani a kan aiki. Meye dalili? Saboda ba ka ƙoƙari ka ƙara aikinka. Amma duk lokacin da kake ƙara aiki ai ba wani wanda zai ce ma wai irin ko ba ka san me ka ke ba ko ba ka da hankali ko wani abu. Amma in kana ƙoƙari gurin ƙara aikinka. Aha ai kowa zai so ka. Sai an yi maka abun da ma ya wuce yadda kake tunani. Domin ni har koƙari ake a ƙara mun albashi. Saboda yanda nake ƙoƙarin ƙara aikina. Don haka kowa da kowa ina mai fatan alkairi akan mu ringa ƙoƙari gurin ƙara aiki. Kar ka zama kana aiki kuma ace kullum kana zama a wuri guda. A'a, ka ringa ƙoƙari gurin ƙara aikinka. Saboda ƙara aiki abu ne nan mai kyau zai taimaka ma ka san aiki sosai. Zai taimaka maka ringa sanin sababbin abubuwa da aka fito da su don ƙara aiki. Babu wai kawai ka ringa zama.

Kana rufe baki lokacin hamma? Eh, ina rufe baki lokacin hamma saboda ai ni musulmi ne. Kuma a addininmu an gaya mana cewa duk lokacin da za ka yi hamma, to ya kamata ka rufe bakinka. Dalilan da ya sa addininmu ya ce idan za ka yi hamma ka rufe bakinka su ne, duk lokacin dai da ka ji hamma, hamma daga Shaiɗan ne. Shaiɗan ne ke kawo hamma. Kuma dole ne ka rufe bakinka saboda idan ka buɗe bakinka wani abin zai iya zuwa ya shiga bakinka. Misali kamar su iska za ta iya shiga bakinka wanda kowa ya san iska tana ɗauke da ƙwayoyin cututtuka kamar irin su bakteriya, kamar irin su baiyiros. To idan ka bar bakinka a buɗe, ka shaƙi wannan iskar, ka yi hamma ba ka rufe bakinka ba, to ai za su shiga cikin bakinka ne. Daga ƙarshe ka haɗiye su zo su yi ma illa. Shi ya sa ake cewa duk lokacin da za ka yi hamma, ka ringa rufe bakinka lokacin hamma. Amma in kana barin bakinka a buɗe lokacin hamma, to za ka iya shaƙar wannan abubuwa wanda kuma daga baya za su zo su yi ma illa. Haka zalika. Dalili na biyu da yake sawa idan za ka yi hamma ka ringa rufe bakinka, za ka iya zuwa za ka yi hamma, kuda ya zo ya shiga bakinka ko wani ƙwaro. Wanda wannan ƙwaron in ya shiga cikinka, kai dai ka san sai yayi ma illa. Shi ya sa ake cewa duk lokacin da za ka yi hamma, ka ringa rufe bakinka. Yanda nake rufe bakina lokacin hamma shine idan na ji hanma ta taho mun, nakan rufe bakina da hannun dama ko hannun hagu. Idan zan rufe bakina lokacin hamma da hannun dama, nakan rufe shi da fuskar hannuna ta gaba ne. Idan kuma zan rufe shi da hannun hagu, nakan juya bayan hannuna ne sai in rufe bakina. Me dalilin da ya sa aka ce idan za ka yi hamma ka ringa rufe bakinka da hannun dama ta gaba? Idan kuma haka zalika kuma idan da hannun hagu ne lokacin da kake hanman, me ya sa aka ce ka juya hannu? Duka akwai dalilai. Dalilin da ya sa aka ce in za ka yi hanma ka rufe bakinka da hannun dama amma ta gaba shine hannun dama kowa ya san hannu ne mai tsarki. Hannu ne wanda ba ka taɓa abin ƙazanta da shi da ragowar abubuwa. Amma shi hannun hagu, abin da ya sa aka ce ka juya bayan hannu saboda ai hannun hagu ta fuskarsa kana ƙazanta da shi. Kana iya zuwa ka je ka yi fitsari ka yi tsarki ko ka je ka yi bayan gida ka yi tsarki duk da hannunka. To ka ga idan ka ce za ka yi hanma da shi, wasu ƙwayoyin cututtuka zai iya zama summakale a jikin wannan hannun naka. Daga zarar ka je ka kai baki lokacin hamma ba ka rufe bakinka ba, to za ka shaƙi wannan abubuwa. To ka ga idan ka shaƙa, ka ga rashin rufe baki gun hamma ya ja ma cuta kenan. Shi ya sa ake cewa duk lokacin da za ka yi hamma ka ringa rufe bakinka. Shi ya sa ma ni in dai zan yi hamma nakan rufe bakina. Kuma duk lokacin da nake tafiya a hanya, idan na ga wani mutum yana ƙoƙarin yin hamma amma bai ciro hannunshi yana ƙoƙarin rufewa ba, nakan yi sauri naje da gudu. Na ce, "Kai, kai, kai, kai, kai, za ka yi hamma fa? Ka rufe bakinka. Sai ka ga mutum ya rufe. Daga baya sai ya ce, "Kai ɗan uwa na gode." Amma me ya sa ka ce idan zan yi hamma in rinƙa rufe bakina? Sai in ce mai, "Ai duk lokacin da za ka yi hamma, idan har ba za ka rufe bakinka ba, to gaskiya za ka samu matsala saboda za ka iya alawin ɗin wasu abubuwa su shiga bakinka. Kuma in suka shiga bakinka, ka ga daga ƙarshe dai za ka zo ka kwanta cuta ne. Kuma ka ga ka zo ka kwanta cuta ace me dalili? Ace ai shi in zai yi hamma baya rufe baki ne. Shi ya sa yake kamuwa da irin wannan cutar." kaga mutane za su ɗauke ka wanda ba ka da ilimi ba ka san me kake ba. Shi ya sa ma duk lokacin da ka je makaranta, mude a irin makarantunmu nan jahar Kano, ƙasa ta mu ta Hausa, za ka ga ana koya maka cewa duk lokacin da ka zo za ka yi hamma ka ringa rufe bakinka. Amma idan malamin ya gan ka bakinka a buɗe lokacin hamma, to wallahi sai ya zane ka. Sai ya sa bulala ya zane ma jiki. Zai ce, "Kai ba ka da hankali ne? Ka zo za ka yi hamma amma ba za ka rufe bakinka ba? Kai duk lokacin da za ka yi hamma ba ka rufe baki? Kawai sai dai ka buɗe baki haaam." to ba a son irin wannan. Malamanmu sai sun zane ma jiki sannan su nuna maka irin yanda ake, yanda ake rufe baki lokacin hamma. Kai wani malamin ma in ya ga dama kawai tambayar ka zai yi. Hakanan fa kawai da ka shigo aji sai ya ce, "Kai, ya ake rufe baki lokacin hamma?" Idan ba kai mai bayanin yanda ake rufe baki lokacin hamma ba, shi ma a dai dai wannan lokacin sai ya zane ka. In ya zane ka, sannan sai ya ƙara biya ma ga yanda ake rufe baki lokacin da ake.